Eh ina raba abincin mu da mutane sosai ma musamman waɗanda ba su da shi, ba su da ƙarfi da halin samu.

Ba adadi ina shan ruwa da yawa saboda lafiyan jikin mu da kuma lafiyan yau da gobe. Amfanin shan ruwa kenan a cikin jikin ɗan adam.

Eh, ina ajiye kopin bayananmu saboda za su yi amfani a giba idan wani abu ya tashi. Kofin bayanai suna da matuƙar amfani.

Kayan ɗaki da na fi so gaskiya kaya irin foreign na ƙasan waje saboda sun fi daɗewa sun fi ƙarko.